Ina kula da gashi na ta hanyar wanke shi in yi masa kitso. Ina wanke shi da kala-kalan relaxer. In tsasa-- in sa masa relaxer yayi at least 30 minutes sai na wanke shi da shampoo. Ina wanke shi da shampoo sai kuma na zo na sa conditioner sai na wanke shi. To bayan na wanke shi da conditioner zaiyi kamar awa bayan na sa conditioner ya ɗan jima sai kuma in sake wanke shi. Idan na wanke shi to sai kuma na bar shi. Na sami dryer, hand dryer sai na bushar da shi. To idan ya bushe, zan zo in shafa masa ma'aikata. In shafa mai, ni na fi amfani da mai da yake kirim ba lotion ba a kaina. To idan na shafa masa wannan kirim ɗin, sai in bar shi ya ɗau huta haka kwana ɗaya na yi fakin ɗinsa. To after kwana ɗaya na yi fakin ɗinsa sai kuma na zo sai na yi masa kitso kamar kalba. Na tsattsaga shi na yi masa kalba. To zan ci gaba in shafa masa mai haka kamar yayi kwana sati ɗaya to sai na tsefe shi sai kuma na zo na yi masa, um, steaming. Shi kuma zan yi amfani da man steaming ta in da zan da in da zan shafa masa sai na sa shower cap sai na rufe. To idan na rufe shi, ya ɗan yi kamar thirty minutes sai kuma na zo na wanke shi. Na wanke shi da shampoo da conditioner shima sai kuma na sai na zo masa hand dryer nayi drying nasa, ya bushe tas. Idan ya bushe sai kuma na shafa masa mai. To saboda karya kakkarye ne, na yi masa wannan steaming ɗin. Akwai mayuka na steaming kala-kala to saboda karya din ga karye wa. Shi ne na yi masa steaming to sai kuma na yi fakin ya ɗan kwana biyu sai na yi masa kalba. Ko kuma a yiwo kitso. To haka nake nake yi wa kaina. Nakan yi wannan relaxer every two months. Every two months nake yin wannan relaxer. To bayan wannan kuma nakan yi wannan. Nakan wanke shi haka da shampoo in sa conditioner. In na wanke su sai na bar shi. Wani lokacin sai na yi amfani da straightcher, sai na ja gashin saboda ya yi min minƙi. To haka nake yin amfani-- nake gyara kaina. Amma dai wani lokaci ina yawan yin kitso saboda ya zama yana kitsa ko yaushe. To idan na yi kitso, sai ya kasance yana kitsa ko yaushe ba wai na bar shi haka, um, duguzinzimba. Amma dai ina yawan na relaxer saboda ya kwanta ya yi laushi. Idan aka sa masa relaxer yana kwanciya ya yi laushi yanda yake yin kyau ba kamar ace an bar shi ba relaxer ba. A wanni gashi da ba relaxer baya yin kyau. Sai dai idan na sa straightcher na fita.

Launin idanuna baƙi ne. Baƙi ne launin idanuna, amma wani lokacin yana yana canjawa koma brown amma sai idan shi farin na cikin idanun, bai shi da haske sosai. Ba irin fari ne tar ɗin nan ba amma dai baƙin baƙi ne irin lokacin yakan canja. Amma launin idanuna bai kasance ba. Ni bana amfani da, nawa na? Bana amfani da kwalli. Da ake sawa saboda ƙarawa ido to ni bana amfani da shi ni. Ina amfani da gawayi domin shi idona ne shikenan. Idan ya kasance yana yi min ciwo to shi ne zan je asibiti su bani magani sai na ɗiga. To idan na ɗiga a wannan lokacin yakan ɗan ƙara yin haske amma dai launin idanuna baƙi ne ba wani kala ba. To idan ya ƙara haske wannan lokacin to shi ne sai na yakan koma ya ɗan yi duhu kaɗan shi farin ke nan. Amma shi baƙin baya canzawa, baya canzawa saboda amma yakan wani lokacin yakan nuna baya son yawan kallon haske da shi. To nakan using da glass wajen karatu saboda yana ɗanmu wannan wajen karatu bana ɗan ganin su tarkar sai da using da glass. Sannan kuma ina yin using da glass normal wajen tafiya saboda iska. Yana yawan damu na da iska haka to sai da using da glass wajen tafiya. Sannan kuma ina yin using da um glass wajen yin damu da waya saboda hasken waya to akwai medical glass nake sakawa saboda idan yayi ƙwari. Amma ni launin idanuna baƙi ne sai dai ina ƙara kamar in zauna in ta kallon girin ɗin ganyayyaki. Saboda ana cewa idan ana kallon girin ɗin ganye yana taimakawa ido wajen tara gani yayi ƙwari kuma to takaras ma iya cin sa saboda ya sa idanu yayi ƙwari. Inda misali yadda bana yawan son ganin haske ɗin nan to zai taimaka mun a na kalla hasken sosai. Inda zai taimake ni sosai wajen yin wajen yin abubuwa masu yawa. Don haka ina amfani da glass saboda, saboda in samu idanun yayi ƙwari. Amma launin idanuna baƙi ne wulik bai canzawa baya canza, bai canzawa sai dai sometimes yakan canja ya kuma brown haka kaɗan zai ɗan tsar. Amma dai launin nasa baƙi ne. Baƙi ne haka mai sheƙi. Farin kuma bai cika haske da yawa ba amma dai baƙin baƙi ne sosai. Haka launin idanun yake. Baƙi ne baya yana ɗan canzawa lokacin amma baƙi ne launinsa.

Wayata tana cika ajiya. Tana da babbar RAM da space mai yawa da take ajiyemin abubuwa da yawa, da yawa sosai. Ba ta ajiyemin kamar hotuna guda dubu, ba ta iya ajiyemin hotuna guda dubu goma haka. Sannan kuma ba ta ajiyemin films masu awa uku-uku. Ba ta iya ajiyemin guda goma. Ta ajiyemin masu awa biyu-biyu films haka guda ashirin. Sannan akwai app, app da yawa da nake da su akan waya. Kuma tana ajiyesu ba tare da wata matsala ba. Lauyi, je ka dauki. Ta ajiyesu ba tare da wata matsala ba, sannan tana ajiyemin bayan app a cikin app ɗin kamar su WhatsApp. Akwai yawan, umm, messages da chat masu yawa a ciki kuma tana ajiyesu ba tare da wata matsala ba. Sannan akwai hotuna da bidiyo haka akan WhatsApp ɗin. Eh, za a iya samun a duk group ma, ah, kamar group guda biyar haka ko goma a sami chat ɗin da ya kai guda dubu goma haka. Kuma tana ajiya da shi, da hotuna da bidiyos duka a cikin chat ɗin. Sannan kamar a Fu-- ah, Telegram tana ajiyemin group, group aƙalla group ɗari ko sama da haka ba tare da ta cika ba. Kuma akwai hotuna, su ma akwai bidiyos akan Telegram ɗin. Su ma kuma duka tana ajiyesu. Sannan akan WhatsApp ma group, group ɗin zai iya kaiwa guda hamsin haka. Shi ma kuma za ta ajiyeshi. Sannan kuma kamar, ah, X a Twitter tana ajiyemin saƙonni. Aƙalla a rana za ta iya ajiyemin saƙo guda dubu a Twitter kuma ba tare da ta kawo wata matsala ba da hotuna. Tin da ku san kowane saƙo ma da hotonsa yake tafe. To, shi ma kuma akwai bidiyos a kai. Sannan kuma akwai YouTube channel. A YouTube channel ma ina da bidiyos masu yawa kuma tana iya ajiyewa. Sannan akwai Facebook. Facebook akwai group, group masu tarin yawa haka, tana ajiyemin su. Sannan kuma da akwai, akwai news, news da yawa da take ajiyemin masu hotuna da bidiyo. Akwai abubuwa masu tarin yawa akan waya kamar gala-- um, galazi-- um, waya da audios masu tari yawa su ma tana ajiyesu. Da abubuwa dai masu yawan gaske tana aji-- tana ajiye abubuwa in aka, duk abun da aka ɗaura mata aka cika ta da shi tana karɓa. Kafin ta ce ba space ana jimawa amma tana da yawan space, 'gaskiya sosai. Tana da yawan space, ana samun gurare. Tana da gurbi mai yawa ta, ana cika mata ajiya su.

Ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar kowanne ina ba shi matsayinsa. Misali, idan na tashi da safe, na yi shirye-shirye na. Misali, bayan na yi sallah, na yi ɗan gyare-gyaren gida. Na haɗa burak, na-na sh-- na gama, to, na yi wanka, to zan shirya in tafi aiki. To, bayan na gama aikin gida ɗin da na ɗan yi wanda ba yawa saboda kar lokaci ya ƙure. To, ina- in na tafi aiki. Wannan lokacin ya zama gaba ɗaya rayuwar tawa ta zama ta aiki ne. Shine lokacin da zan je na, na yi ayyukan makaranta wanda suka haɗa da shiga aji, in je in kiran suna, in yi lesson plan, in zo in yi makin na takardun yara da na musu aiki. Haka zan tayi har lokacin tashi. To, bayan na dawo gida, yawanci ban cika haɗa aikin gida da na makaranta ba in dai ba irin kamar lokacin da aka yi exam. Zan yi makin takardun yara, zan kuma yi, um, fitar da position na yara ba. To shine nake ɗauko aikin makaranta sai in zo gida na yi. Amma kamar wannan lokacin idan na dawo gida kuma gaba ɗaya aikin ya koma na gida ne, ba aikin makaranta. Zan tashi na yi zan zo na yi ƙoƙarin girki. Ko da na zo na tara an ɗura mun, to zan ƙara sa abun da ba a ƙara sa ba. Sannan idan na ɗan samu na huta sai kuma na zo na fara, na fara ƙoƙarin ƙarasa girki. Na ɗinka ayyukana, aikin gida na rayuwa gaba ɗaya. Zan yi su har zuwa dare. To, yadda nake daidaita aikin da rayuwa ta shine ta hanyar in warewa shi aiki lokacinsa. Sannan kuma ita ragowar ayyukan a lokacin ta rayuwar shi ma in ba shi nasa time ɗin. To, ta haka ne nake daidaita aiki da rayuwa ta. Ta yadda shi gurin aiki fatutu-- aikin zan yi. Sannan kuma idan na dawo gida to kuma ragowar al'amuran rayuwa su nake mai da hankali a kansu a wannan lokacin. A maimakon a ce bani da lokacin kai na gaba ɗaya na aiki ne, a'a. Ina bawa aiki lokacinsa sannan kuma ita ragowar, ragowa ayyukan ina baiwa kai na lokacinsa na yin wasu ayyukan da ya danganci. Kamar in zuwa unguwa haka yawanci ma irin wannan zuwa in je ko ziyara ko biki haka ko taron suna yakan kasance a weekend ne, Asabar ko Lahadi. To ranar da babu aiki to shi ne sai na tafi, na je na yi wannan ziyara. Kuma shi dama yawanci bikin yakan kasance Asabar ko Lahadi. Ko da a sa misali bikin yara zo ranar Alhamis ko ranar Juma'a, to ina ƙoƙari idan na je aiki, na dawo, na zo na ɗan huta na yi abin da zan yi tun da yawanci da yamma ne. To sai kuma in yi ƙoƙari in tafi, in je wannan taron. Taron suna ne ko kuma a'a taron biki ne. To kuma ragowar al'amuran rayuwa gaskiya na kan yi su ne a cikin weekend. Ba in, in ya kasance a ranar aiki ne ba kome na ke cika yi ba. Saboda gajiyar aiki idan mun je mun dawo na gaji, ba ran iya yin wasu ayyuka masu tasiri wadanda suka wuce wa'in nan ba. To sai na, na je na, sai na bar su. Sai wannan, a haka nake yin ayyukan rayuwa. Na warewa aiki lokacinsa sannan na warewa, um, ragowar rayuwar lokacinta. Amma in ya kasance zan a haɗe ne to nakan iya daidaita su ta hanya kowanne in ba shi time ɗinsa in ya ƙare sai kuma in ɗora da rago--.